Alhamdulillah, gurin aikinmu gurin aiki ne mai kyau kuma mai tsari da yanayi mai kyau. Ya danganta kuma da wane gurin aiki ne domin gurin aikin kala kala ne. Akwai gurin aikinmu wanda muke gabatar da harkar matsar man gyada. Muke sarrafa gyada domin mu fitar da manta da ƙulunta da sauran abubuwan da suka shafe ta. Wacca kan gurin aiki ne mai kyau wanda yanayinsa za ka samu kusan ko da yaushe. Za ka samu wutar lantarki a gurin domin idan babu ita, aikin baya yiwuwa. Za ka samu leburori, yara da manya wanda suke gabatar da aiki domin su samu abin kashewa wanda yanayin gurin dole sai da mutane sannan aikin ma yake tafiya yadda ake so. Sa'illin nan za ka samu yanayin gurin guri ne mai ɗaukar zafi a lokacin zafi. A lokacin sanyi za ka samu baya ɗaukar sanyi sosai saboda hoci da tirirena injinan da kuma yawan amfani da injina a wannan yanki. Guri ne mai zama wanda mutane suke son zama domin yanayinsa yanayi ne mai kyau. Za ka samu idan lokacin zafi ne yakan ɗauki zafi sosai idan kuma lokacin sanyi ne yakan yi ɗumi gurin domin guri ne wanda injinansa suke yin aiki kuma idan an matse man yana fitowa da zafi. Saboda haka za ka samu mutane suna son amfani da shi sosai da sosai.

Da farko abin da nake yi da safe a idan na farka, nakan yi addu'o'i in yi godiya ga Allah. Sannan nakan je ban ɗaki in yi fitsari, in yi tsarki, sai na zo na yi alwala, na yi sallah. Na gabatar da ibada kamar yadda aka saba ta yau da kullum a cikin addinin Musulunci. Nakan yi wannan sallah bayan na kammala ta, nakan fita in motsa jikina. Aƙalla nakan yi tafiyar kilomita uku zuwa huɗu. Sannan in ƙara dawowa kaga a takaice zai kama kilomita shida a jimilla. Sai in dawo gida in ƙara ɗan mam motsa jikina. Sannan in zo in yi share share da ɗan wanke wanken da ba za a rasa ba. Sai in zo kuma in yi wanka, in ci abinci. Wannan shine a takaice abin da nake yi bayan na farka daga bacci da safe kenan. A kowane lokaci nakan yi ƙoƙari in yi hakan domin shine abu mai kyau wanda nake ganin zai sa ni nishaɗi da kuma tabbatar da lafiyata za ta samu inganci ɗari bisa ɗari cikin wannan rana. Domin shi motsa jiki yana ƙara lafiya da kuma kuzari da kwanciyar hankali. Yana nutsar da zuciya sannan dukkan wasu ƙananan cututtuka za ka ga sun yi maza, sun kauce daga jikinka. Domin motsa jiki abu ne mai kyau, abu ne wanda kowa ya kamata ya diga yi da safe kafin ya fara komai ma. Musamman tafiya idan ka tashi da sassafe ka gabatar da ibadarka. Aƙalla ka samu ka yi tafiya ta kilomita daga ɗaya dai zuwa uku wacce za ta kama jimilla idan za ka je ka yi tafiyar kilomita uku zuwa da dawowa kaga zai zama shida kenan. Wannan in sha Allahu za ka samu ci gaba da kuma natsuwa da kwanciyar hankali. Sannan za ka samu ingantacciyar lafiya a jikinka ba tare da ka samu wata matsala ba ko kuma mushkil a cikin lamuran ka. Wannan ci gaba ne kuma abu ne mai kyau wanda ya kamata mutane su diga lura da shi, su diga yi domin wannan mafita ce mai kyau wacce za ta kawowa al'umma ci gaba a cikin zaman takewa da kuma kula da lafiyarsu. Alhamdulillah, ina yi wa Allah godiya ja ya ba ni wannan ni'ima da kuma fasaha ta gabatar da wannan abu kafin tashi-- bayan na tashi daga bacci. Ina yi wa Allah godiya ɗari bisa ɗari sosai da sosai. Alhamdulillah. Ma sha Allah.

To ina kammala aiki ta hanyar ƙwazo da kuma natsuwa da kuma lura da shi kansa ainihin abin da ake yi. Kammala aiki ba wai abu ne mai sauƙi ba, abu ne wanda dole sai ka natsu, ka sha wahala sannan ka sadaukar da itakanta ainihin wato ƙarfin ka da jikin ka da jijiyar ka da tsokar ka. Kammala aiki, musamman aiki wanda yake wanda zaka sa ƙarfi ko kuma tunanin ka ka yi shi, aiki ne wanda yake buƙatar natsuwa da kuma kwanciyar hankali. Domin idan ba ka natsu a aikin ba za ka ga aikin da zai ɗauke ka awa biyar ko shida ya ɗauke ka awa goma, sha biyu zuwa ashirin kai har wani ma lokaci za ka ga ya ɗauke ka kwanaki. Misali, kamar a aikin mu, aikin wayarin ɗin wutar lantarki akwai wani guri da ake zuwa mai sarƙaƙƙiya wanda bayan an gama komai shine dibi. To a wajen haɗa dibin nan dukkan mutumin da bai iya aiki ba ko kuma bai natsu ba za ka samu yana haɗa shi ba daidai ba. Wanda a wannan yinƙuri na haɗa shi ba daidai ba za a iya haifar da gagarumar matsala wacce ba kai kaɗai za ta shafa ba, za ta shafi wanda ka ke yi wa aikin da kuma ainihin kai kanka da kuma yaran ka da kuma maƙotin masu aiki. Domin idan aka kuskure wuta za ta iya tashi a ko da yaushe kuma idan wuta ta tashi, barna za ta yi ba kaɗan ba. Domin shi wannan guri guri ne mai hatsari nan ne matattara wuta inda ko wacce wuta ta ko wane ɗaki a nan za ta zo domin ta karɓi nata kasanta aika i zuwa can ɗakin da ake so ta aika. Wannan shine a taƙaice yadda muke kammala aikin mu a lokaci ba tare da mun sha wahala ba ta hanyar natsuwa da kuma lura da shi kansa abin da muke yi.

To, Alhamdulillah sa hannu na kala kala ne kuma a mabambantan gurare nakan yi amfani da mabambantan sa hannu domin ɓatar da sahu wajen bibiyar ayyukan wasu ɓata gari. Misali kamar a banki akwai lokacin da nake zuwa idan zan saka kuɗi a cikin banki a First Bank, nakan yi ƙoƙari in canja ita ainihin sa hannun na domin guje wa faɗawa hannun ƴan sari wanda su ke ɓata gari domin a ko'ina kakan samu waƴanda kwata kwata ba su jin tsoron Allah duk abun da ya zo musu, kawai yi za su yi ba sa tsoron haram, ba sa tsoron halal. Kota wace hanya so suke su samu kuɗi. To wannan dalili ne nake kan bambanta sa hannuna a gurare da dama. Amma a wasu guraren nakan yi sassauƙar sa hannu domin ko da an zo na manta abun da na sa zai zama ba wai wani mai wahala ba ne. Ina sa haruffan A guda biyu sannan ina saka ainihin sunana sai in soke su. Wannan shine ainihin yadda nake sa hannu a mafiya yawan lokuta musamman wurin da yake ba shi da muhimmanci sosai ba wai rashin muhimmanci can ainihi ba. Misali kamar wurin da ba harkar kuɗi ne a gurin ba. Shikwa gurin da yake harkar kuɗi ne sa hannu don ina sa hannu sosai da sosai wanda yake ko da zan maimaita sau goma ko sau ɗari a gabanka in dai ba ka cika mai ƙwaƙwalwa ba, ba lallai ka iya ainihin yin wannan sa hannun tawa ba. Wannan shine dalilina da ya sa nake ɓoye sa hannuna saboda guje wa faɗawa matsala domin kana tunanin babu wanda zai iya baka matsala sai ka ga wani shi kuma kallo ɗaya kawai ya je ya zana ta ya nuna kuma dole a gamsu da shi ya zana saboda ana tunanin babu wata matsala a tsakani. Wannan shine a takaice yadda nake sa hannu. Nakan sa haruffan A a farko guda biyu sannan sai in sa ainihin sunana sai kuma in zo in soke shi. Wannan shine dai a takaice yadda nake sa hannuna ba tare da na samu matsala ba wanda a ko da yaushe idan na tashi shine sa hannun da nake saurin tuna wanda bai shafi a ɓangaren kuɗi ba watakan. In ko wanda ya shafi ɓangaren kuɗi ne sa hannu ne mai sarƙaƙƙiya wanda bazan iya bayyana yadda nake saka shi ba ma. Dole mutum idan yana so ya gani sai dai ya bi ni ya kalli yadda nake rubutawa amma dan dai a kwatance hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, ba zai ma yiwu in kwatanta shi ba domin abu ne wanda yake cike da sarƙaƙƙiya da ciku murɗa da murɗe murɗe wanda yake na yi shi a cikin natsuwa sosai da sosai.

Gaskiya ne ina amfani da kwamfuta kamfanin Lenovo. Kwamfutata mai kyau ce, mara kauri kuma tana da ruƙon caji. Na kan yi amfani da ita a mabambantan lokaci. Domin kusan wannan aikin ma da nake yi mafi yawancinsa, a cikinta nake yin sa. Kwamfutata kwamfuta ce wacce na siyo ta a kasuwar Farm Center da ke Kano. Na siyo ta a kan kuɗi naira dubu ɗari da tamanin, wacce ya sa nake amfani da ita a kowane lokaci saboda, na siyo ta ne da kuɗi mai daraja kuma ina jin daɗin amfani da ita ɗari bisa ɗari sosai da sosai. Wannan shi ne dalilina na amfani da kwamfuta saboda, umm, diga amfani da ita amfani na yau da kullun domin in sauƙaƙawa wayata wasu abubuwan. Domin wasu abubuwan da nake yi wayata ba za ta iya yi ba. Shi ne ya sa na je na siyo wannan kwamfuta a kasuwar Farm Center, da ke garin Kano a gurin wani wanda ake ce masa Gama. Yusuf Gama mutum ne wanda yake siyar da kwamfuta kuma mun saba da shi. Yana siyar da kwamfuta a kan, farashi mai sauƙi. Za ka samu kwamfutocinsa masu kyau ne, masu nagarta, masu kwa-ƙwari. Duk lokacin da ka saya kwamfutarsa, za ka ji daɗin amfani da ita saboda ba shi da amaja, ba shi da ojoro. Yusuf Gama yana siyar da kwamfutoci masu kyau. Yana nan a, kasuwar Farm Center da ke Kano a, a Rokero Market. Shagonsa yana nan a ciki. Na dai manta malam bar shagon nasa amma, shago ne mai kyau wanda yake ɗauke da kwamfutoci da yawa, da kuma cazozyi, da kuma abubuwan da suka shafi abubuwan waya a cikin gurin. Tabbas ina amfani da kwamfuta sosai da sosai kuma ɗari bisa ɗari.

To ya danganta da wane irin yanayi muke ciki. Domin akwai yanayi na zafi, akwai yanayi na sanyi. Idan yanayi na zafi ne ina iya shan ruwa gaskiya aƙalla kamar ledar fiye wata ina iya shanye kamar guda ashirin wanda yake guda dai-dai zan iya shanye guda ashirin ko ma sama da haka. Saboda ba na son zafi ba na son lokacin zafi ina takura sosai ina zubar da gumi. Zubar da gumin da nake yi ya sa nake buƙatar ruwa sosai da sosai. A jeje wannan lokaci za ka samu nan da nan na sha ruwa, nan da nan na sha ruwa. Shi ma kuma lokacin sanyin akwai mabambantan lokuta da nake buƙatar shi ainihin wato ruwan. Saboda a lokacin sanyi idan aka ce na samu nayi wata tafiya wacce take ta jijjiga ne tafiya ce wacce take ta ƙasa. Za ka samu ina amfani da ruwa sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Misali, a lokacin sanyi idan na fita na ɗan motsa jikina nai tafiyar da ta kai kamar kilomita ɗaya zuwa ɗaya da rabi ko biyu wanda jimillarta zuwa da dawa za ta iya kama kamar tafiyar tazara kilomita shida. To za ka samu fashi ma a wannan lokaci idan na diga shan ruwa na diga sha babu ƙaƙƙauta zan iya shan kamar leda goma ma a lokaci guda. Sai dai kuma a lokaci na sanyi idan na sha ruwan da yawa nakan samu nayi fitsari sosai da sosai. Ina sha zan yi fitsarin amma kuma zan ƙara jin ƙishirwar da lallai sai ta sa na ƙara shan ainihin wato wannan ruwa. A lokacin sanyi wannan shine yanayin da nake fuskantar kaina yayin shan ruwa. Saboda haka a lokacin sanyi nakan iya shan kamar guda goma a rana. Shi kuma a lokacin zafi nakan iya shan kamar guda ashirin a rana.

To a gaskiyar yanayi mu bamu da wata lamba wacce za a ce wannan lamba ce mai albarka. Domin wannan tsari ne na damfara, tsari ne na cuta, tsari ne na maha'inta, tsari ne na sufaye masu damfarar mutane. Wannan lamba tsari na lamba kwata-kwata bai dace da mu ba kuma ba ma yi gaskiya. Domin mu Ahlus Sunnah ne wanda muke kiran kan mu da Yan Izala. Saboda haka mu kowace lamba ma mai albarka ce a gurin mu. Ba mu da wata lamba wacce za mu ce wannan ita mun ware ta ce wannan lamba ce mai albarka, wannan lamba ce mara albarka. Domin a ƙa'ida muna ganin ba hanya ce mai kyau ba, ba hanya ce ma daidai ce ba. Domin shi wannan tsari na wacce lamba ce mai albarka ko kuma wacce ce mara albarka. To ai babu wanda ya san gaibu sai Allah. Allah shi ne masanin daidai, shi ne masanin abin da yake wanda ba na daidai ba. Saboda haka za ka samu mu kowace lamba muna yi mata kyakkyawan zato, muna yi mata kyakkyawan fatan cewa za ta zo mana mai kyau. Babu wata lokaci da za mu fito mu tsinci kan mu a wata lamba mu ce wai mun yi samu matsala ko kuma a ce mun faɗi misali. Za ka iya fitowa ka hau layi wajen aiwatar da wani abu a ce kai ne lamba ta kaza. To kuma ka ji wannan lamba ba taimaka ba cewa aitin da ka haukan wannan lamba ba ka haukan lamba sa'a ba. To wannan abu ya tashi daga musulunci ya koma a ainihin wato kafirci. Domin musulunci bai koyar mana haka ba. Musulunci tauhidi ya koya mana tauhidi shi ne kaɗai ta Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da abokin tarayya ba. Duk lokacin da ka ga cewa wani abu ba shi da albarka a tattare da kai misali kamar wannan maganan lamba to haka ga za ka shiga wani layi daban wanda yake na shirka ne. Shi kuma shirka kaɗ-- sabo ne na ubangiji Allah Subhanahu wa ta'ala kuma a duk laifukan da ake yi wa Allah Subhanahu wa ta'ala wannan aiki shi ne baya taɓa yafe wa mutum in dai ba ya yi tuba ba wanda yake tuba na dindindin tuba na har abada. Saboda haka mu ba ma wannan layi kwata-kwata babu da wata lamba wacce take ta mai albarka a tattare da mu. Duk lambar da Allah ya kai wa kanta muna sa mata zato muna kyautata mata zaton cewa lamba ce mai albarka a gare mu. Wannan shi ne a takaice.

To alhamdulillah amfani da waya ya zama ruwan dare saboda ko da yaushe ma za ka samu waya tana hannuna. Domin abubuwan duniyar yanzu sun koma ga dole sai an yi amfani da wayar duk wanda yake da zirga-zirga da kuma sha'awar ita ainihin wato rike ta. Za ka samu kasuwanci ne to baya tafiya dole sai da waya a hannunka ko kuma wani aiki ne na hannu to za ka samu dole sai da waya a hannunka. Amma wayar bata hannunka za ka ji ana kiranka da suna wanda yake mashi ririci wanda yake bashi dakulawa. Wannan dalili ne ya sa ko da yaushe nake rike wayata a hannu domin aiwatar da wasu abubuwa wan da suka shafi rayuwata kai tsaye. Misali kamar harkar da nake yi wannan ta aiki to kaga da wayata nake yi mafiya yawan lokaci. Duk lokacin da na fita daga gida kaga zan rike ta idan na samu guri wanda yake ba mai hayaniya ba. Nake gabatar da ayyukana ba tare da na samu matsala ba kuma wayar ita ce take taimaka mani wajen aiwatar da shi ainihin wannan aiki da nake yi. Kuma alhamdulillah ina jin dadin ta sosai da sosai. Kai a mafiya yawan lokaci babu lokacin da ba na amfani da wayata ko da yaushe ina amfani da wayata. Domin ko bacci nake wayata amfani take tunda ko zuwa na na kwanta da daddare za ka samu na seta abun da ake kira da suna ƙararrawa wacce za ta tashe ni a daidai lokacin da nake da buƙata tashi daga bacci za ka samu na kunna ta na yi amfani da ita domin wajen tashi na. Lokacin da zan samu in gabatar da ibadata ko ta tsakiyar dare ce ko kuma ta ƙarshen dare wa takan sallah ta asuba. Wannan shi ne a takaice waya ko da yaushe ina amfani da ita babu wani lokaci da ba na amfani da ita. Ko da yaushe ko bacci nake yi ko a farke nake waya amfani take yi a wurina ne.

To alhamdulillahi, a mafiya yawan lokaci, nakan yi amfani da tsintsiyar kwakwa, domin tsintsiyar kwakwa ita ce tsintsiya wacce take da amfani sosai da sosai, ɗari bisa ɗari a yanayin da muke ciki. Za ka samu tsintsiyar kwakwa da ita ake sharan tsakar gida, da ita ake sharar abun da yake mai tauri da kuma ita muke sharar ƙofar gida, gurin da yake da duwatsu da kuma ganyayyaki. Tsintsiyar kwakwa tsintsiya ce mai kyau kuma mai nagarta wacce take da ita ake yin amfani a mafiya yawan gurare wanda suke na gargajiya kenan. Domin tsintsiyar kwakwa tsintsiya ce wacce take da sauƙin aiki da daɗi da kuma saurin yin aikin. Za ka ga za ka yi aikinka cikin kwanciyar hankali ba tare da ainihin wato ka gaji ba. Saɓanin wasu abubuwa wanda ake yin sharar da su. Amma kuma akwai wasu tsintsiyoyin na daban wanda ake yin shara da su. Su ma masu sauƙi wanda suke wannan ƙirƙira ce ta Bature, ba kuma, ƙirƙira ce ta malam ba haushi ba wanda za ka samu ana amfani da su, a mafiya yawan lokuta a cikin gida wanda yake a cikin ɗaki, falo kenan, ko kuma a uwarɗaki wanda, su wani abun da ake sharewa da su shine kafet da sauran abubuwa makamantansu. Za ka same suna da dogon hannu, wanda sukan kai har sama. Akan share yana da sauran abubuwa makamantansu. To amma dai ni a gaskiya tsintsiyar da nake amfani da ita, ita ce tsintsiya ta kwakwa da kuma tsintsiyar laushi. Ita kuma tsintsiyar laushi nakan share gurin da yake ba shi da ruwa, da kuma ba shi da tauri wanda yake santsi ne kamar kan, tayil, duk nakan iya amfani da tsintsiyar laushi domin ainihin wato, gabatar da shara da ita a wannan gurare.

Tabbas ina shan ruwa mai sanyi ya danganta kuma da wanna lokaci ne. A lokacin sanyi nakan guje shi domin yakan haifar mani da cututtuka kala-kala misali kamar cutar da take sa mura wacce za ta saka ma ciwon kai ko kuma zazzaɓi ko tari ko atishawa da dai sauransu. Amma a mafiya yawan lokuta nakan so shi nakan sha musamman idan na ci abinci na ƙoshi ina son ruwa mai sanyi sosai da sosai a mabambantan lokuta amma fa sai dai idan lokacin zafi. Domin lokacin sanyi ruwa mai sanyi yakan haifar da matsaloli wanda suka danganci, eh, matsala ta mura kenan. Za su sama ka ciwuka daban daban kuma ciwon mura yakan haifar da matsaloli daban daban bayan cutar ita ainihin murar yakan jawo wata cutar daban wacce take mai cutarwa ce. A lokacin sanyi kwata kwata bana amfani da shi ainihin wato ruwan sanyin nafi amfani da shi a lokacin zafi. Domin lokacin zafi shine lokacin da za ka diga shan ruwan babu ƙaƙƙautawa kuma za ka ga ko yawan fitsari ma ba za ka diga yi ba. Za ka sha shi so ɗaya so biyu a yini sai ka ga ka kasha ruwan sanyi sama da guda ashirin ko guda ashirin da biyar kai wani lokacin ma za ka iya shan talatin idan kana gabatar da wani aikin da kake fitar da zufa a jikinka kuma za ka ji lafiya ƙalau kake ba tare da ka samu wata matsala ba. Wannan shine a takaice yanayin yadda nake shan ruwa na. Ina shan ruwan sanyi sosai da sosai kuma ɗari bisa ɗari ina jin daɗinsa ina gamsuwa da yanayin yadda nake shansa a daidai yanayin da yake da kyau a sha shi ɗin. Amma a yanayi na sanyi kan gaskiya ban fiya sha ba bana shansa. In ka ga na sha shi ma sai dai dole sai dai idan kuma rana ce ta ɗan leƙo a daidai wannan lokaci to nakan iya amfani da shi amma in dai ba haka ba bana shansa gaskiya.

To a gaskiya murya ta tana da ƙarfi sosai don amma fiya yawan lokuta idan ina magana dole sai ina rage ta domin kada in takurawa ainihin wato mutane a daidai lokacin da nake ampani da ita. Domin murya ce wacce daga nayi magana haka ga an gane ta domin ainihin wato karfin ta da kuma yanayin yadda nake maganar. Murya ce mai ƙarfi ƙwarai da gaske kuma murya ce wacce take fita da kyau ba tare da tana tsayawa ba. Amma piya yawan lokaci duk lokacin da nake magana in dai da mutane ne to dole sai ina yi ina rage ta sosai da sosai domin kada in takura ainihin wato wannan mutane a lokacin da nake gabatar da ita maganar.

Tabbas ina cire takalmi a gida amma fa sai a cikin ɗaki. Domin a cikin ɗaki shine ba za ka shigo da takalmin da ka yi yawo da shi a waje ba saboda gudun yaɗa wasu cututtuka wanda za su dame ka. Saboda a cikin ɗaki za ka samu ƙananan yara sukan yi rarrafe da sauran abubuwa makamantan haka a cikinsa. To kaga ya zama wajibi, ya zama dole ka kiyaye yaɗa cututtuka wanda suke masu matsala ne. Shine dalili na tuɓe takalmi a cikin gida idan zaka shiga ɗaki kenan. Amma shi a cikin gidan sakamakon cewa shima cikin gidan waje ne na zirga-zirgar yau da kullum da kuma manya da ƙananan yara mukan iya yawo da takalman. Ko kuma in mun tabbatar da mun shiga da shi wani guri wanda yake gurbatacce ne wanda zai iya haifar da matsala ko kuma ya haifarda wata cuta, mukan iya wanke shi kafin ma mu shigo cikin gidansa. Nan mun shigo ciki mu tuɓe shi, mu ɗauko wani mu saka har zuwa wani lokaci kafin nan ana tunanin wannan cututtuka da muka tako sun samu sun gushe. Wannan shine a taƙaice. Tabbas ina sa takalmi a cikin gida, ina yawo da shi amma fa banda cikin ɗaki. Domin shiga da takalmi cikin ɗaki a wasu lokutan zai iya zama ƙazanta ko kuma wani abu makamancin haka. Inda abme ya sa nace ƙazanta, za ka iya zuwa kaje ka tako wata cuta kuma ka zo ka taka ainihin tsakar ɗakin ka da shi. To kaga wannan bai yi ba, za ka iya haifar da wata cuta musamman ga ƙananan yara. Tunda su ne suke kai kawo suke dab dala a cikin ainihin wato ɗakuna. Za ka samu akwai yaran da suke yin rarrafe to idan suka lashe ainihin wato wannan ƙasa. Gurun da kai kuma ka riga ka taka shi da ainihin takalmin wanda yake da ɗauke da cututtuka a cikinsa to za ka ga za a iya samun wata matsala ta daban wacce ba a zata ba kuma ba a yi tsammani ba. Inda abme ya sa nace ƙazanta, za ka iya zuwa kaje ka tako wata cuta kuma ka zo ka taka ainihin tsakar ɗakin ka da shi. Kai da kake babbaka da ka kawo cutar. Ita kanta cutar za ta iya harɓar ka aka samu da ita. Kaga abu bai yi daɗi ba, gari bai yi kyau ba kenan. Allah ya sa mu dace, Allah ya kiyaye mu.

To alhamdulillah a gaskiyar bayani an haife ni uku ga watan uku a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai. Wannan shi ne ƙa'idar lokacin da aka haife ni, wato ɗaya ga uku ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari, dubu shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai. Kaga idan ka lissafa shekarun ina tunanin za su kama shekara ashirin da bakwai zuwa da takwas haka, domin ba za su haura hakan ba. Wannan shi ne yake nuna cewa har yanzu ni bawai mai shekaru mai sosai ba, ni matsakaici ne wanda ake kira da suna matashi. Har yanzu sabon jini ne ni a jika, domin ko auren faru ma ban yi ba. Wannan shi ne taƙaice shekaruna da kuma lokacin da aka haife ni. Wannan shi ne asalin shekaru na.

Sau da dama nakan ba da shawarwari ba ma shawara ba, sai dai in ce shawarwari. Nakan ba da shawarwari sosai da sosai a wajen aiki, musamman a aikin da ya shafe ni. Misali kamar aikin mu, aikina wutar lantarki wanda aiki ne da yake da hatsari. Dole sai ana ba da shawarwari sannan kuma ana karɓar shawarwari a wurin. Wa'yanda suka ƙware suka san ainihin menene aikin shi kansa. Misali, akwai abubuwan da ake kira da service town wanda za ka ga wuta ce wacce ake jawo ta daga jikin matattarar wuta wacce ake ce wa transformer domin ba ta da suna a Hausa. Za ka ga akan jawo ta a sakawa unguwanni domin su samu hasken wutar lantarki. To a daidai wannan lokaci mukan ba da shawarwari da dama a cikin unguwanni domin za ka ga wasu mutanen sukan saƙala waya hakan nan ba tare da sun ɗauraye ta ba. To kuma retan ta a sama yakan sa wa wayar ta diga cin ita. Ainihin babbar wayar a hankali a hankali sai ka ga wani lokacin an samu ta tsinke. Da sauran abubuwa makamantansu kamar a cikin unguwanni za ka samu wasu sun dasa bishiyoyi a kan hanya da ita ainihin wannan waya ta wuce. To za ka samu idan bishiyan sukayi rassa sosai sukan taɓa ainihin ita wannan waya kuma idan ta haɗu za ta ba da wuta ta koma ta samu ita gidan wuta Shi kenan sai ka ga wani lokacin matsala ta auku an samu matsala, gagaruma a cikin lamarin. Sai ka ga an zo ana gyara, ana kashe kuɗaɗe masu nauyi wanda za ka ga abin gaskiya babu daɗi, babu kyan gani misali. To mukan yi ƙoƙari ta wannan hanya mu ba da shawara kan cewa lallai, lallai duk wanda waya, duk wanda bai, bai da waya wacce za ta ishe shi ya je ya ɗauro wutansa a wurin da ya kamata. To lallai, lallai sai dai ya cire ta, ya jira duk lokacin da Allah ya ba shi kuɗi to sai ya je ya siya, ya jona domin hakan zai kawo barazana da kuma koma baya a cikin al'umma. Domin idan waya ta faɗo, ta yanke ko da an mai da ita, an rage mata ƙar ko an rage mata daraja za ka samu. Mukan ba da shawarwari makamantan haka da ma wa'yanda suka fi hakan a wannan bangare namu na aikin wutar lantarki. Mukan ba da shawarwari da dama masu kyau kuma wanda za su ilmantar su faɗakar wataran har su nishaɗantar da shi kansa wanda aka ba wa shawarar wa takan mai sauraro kenan. Wannan shine dalilin da ya sa muke ba da shawara a bangaren aikina wutar lantarki. Mukan ba da shawarwari da dama wa'yanda ma suka fi haka amma shine wannan dai wanda na zayyano su ne takaitattun shawarwari da muke bayarwa a bangaren aiki.

To, Alhamdulillah mun samu nasarori da dama waɗanda ba za su ƙirgu ba. Nasarori marasa adadi. Da farko dai mun samu nasara ta ɗaukaka, sannan mun samu nasara ta yabo da kuma mun samu nasara ta samu. Abin da ya sa na ce mun samu nasara ta ɗaukaka shine, tun muna ƙananan ma'aikata ya zamanto cewa mutane sun gamsu cewa eh lallai aikin mu mun iya kuma mun san abin da muke yi. Ba mu yin ojoro a cikin wannan aiki. Ya sa aka ɗauke mu aiki a gurare mabanbanta. Duk lokacin da muka yi aiki a guri guda to in sha Allahu sai ka samu. A ƙarƙashin wannan aiki mun samu ayyuka sama da goma. Ka ga wannan babban nasara ce kuma abin da ya jawo wannan nasara, iyawa, da gaskiya, da kuma riƙon amana. Domin a ko wane aiki idan babu iyawa, babu gaskiya, babu riƙon amana, to zaka samu wannan aiki babu inda zai je ba za a samu nasara ba. Kuma wannan abubuwa suna tafiya ne a bai ɗaya. Duk lokacin da ɗaya ya cire ya bar daya to zaka ga an samu tangarɗa. Aikin, aikin ba zai taɓa tafiya yadda ake so ba ko kuma a ce yadda ake tunani. Wannan shine kaɗan daga cikin nasarorin da muka samu ta ɓangaren iyawa da kuma ɓangare na gaskiya da nasara. Mun samu nasarori sosai da sosai saboda za ka ga tun muna ƙananu ba'a zuwa, ba'a kira mu aikin ya dawo kuma yanzu mu ake kira. Muryar mu ake ji. Duk lokacin da aka ga wani aiki wanda yayi kyau ya fita, to za ka ji kamfanin mu ake kira a ce "ai ina tunanin kamfani kaza su ne suka yi wannan aiki. Ko da a ce ba mu muka yi ɗin ba. Tunda kamfanin namu ya samu nasara, ya riga ya yi suna, ya sami ɗaukaka a idon mutane. Kowa mararinsa yake, kowa sha'awarsa yake yi, kowa so yake ya ga munyi masa aiki. Wasu kuma za ka samu suna ganin ba su da kuɗin da za su kira mu su yi mana magana, su ce mu yi masa aiki kuma ba haka ba ne. Kawai mutane ne suke jin haka a ransu, amma duk lokacin da mutum ya shirya in dai zai iya biya ko yaya yake tun da muna duba ne da yanayin mutum, muke, muna yanke masa abin da zai bayar. Yanayin ƙarfinka, yanayin irin aikin da za mu yi maka. To za ka samu wasu suna jin tsoro, ɗari bisa ɗari ba sa son su kira mu saboda suna tunanin mun saba manyan ayyuka idan sun kira mu. Saboda haka to za su ji mun saka kuɗi da yawa a aikin kuma wannan tunaninsu ne ba tunaninmu ba domin ba haka yanayin aikinmu yake ba. Mu aikinmu abin da ya sa muka samu nasara, muka samu ɗaukaka, muna yin aiki ne daidai da zamani, daidai da yadda zamani yake tafiya. Mukan yi aiki daidai da yadda mutum yake a duk yanayin da mutum yake. To a haka shi za mu mu'amalance shi, mu yi masa aiki. Wannan abubuwa ne suka sa muka samu nasarori da dama kuma muke kan samu ma a yanzu haka.

To mashAllah ina gina dangantaka ta ta kasuwanci ta hanyoyi mabambanta. Misali kamar gaskiya da riƙon amana da tausayi da kuma kyautatawa da kuma son juna su kansu abokan mu'amalar sai ka so su. Sannan za ka ga kun samu jituwa tsakanin ka da su. Kamar ta hanyar tausayawa za ka samu wasu ƴan kasuwa mabambanta ban ce duka ba. Za ka je kasuwa a yadda ka saro abu kai ka saro abu a kan dubu ɗaya da ɗari biyar. Idan ka zo tun da su abokan mu'amalarka ba su san akan nawa kake saro wannan abun da ka saro ba sai ka ji suna magana cewa lallai lallai gashi gashi za ka ba da kamar sun siyo abu dubu ɗaya da ɗari biyar kuma suna magana cewa ka ba da kamar dubu biyar zuwa shida ko bakwai. To ka ga wannan babu tausayi a cikin wannan kasuwanci kuma babu tausayawa. Wannan shine abu na farko. Dole a ce a cikin dangantakarka ta kasuwanci ka saka tausayi a ciki shine za ka samu nasara kuma za ka gina kasuwancin yayi kwari yadda ake so sai kuma son juna. A duk lokacin da ka kawo abu wanda kake tunanin za a ƙaru sosai to duk wanda kuke kasuwanci da shi yau da gobe ba wanda yake yi fisha kawai ya zo ya tafi ba. A'a wanda ake yi da shi yau da gobe an riga an saba an riga an zama ɗaya. Abun da ka tabbatar da in aka kirawo shi ya siya zai ƙaru sai ka nemo shi tun da da shi kuke yi yau da gobe. Sai ka ce wane ga wannan abun an siyo shi a kaza ka zo ka ba da kaza kaje kai ma ka kasa insha Allahu za a samu alheri. To ka ga wannan ka kyautata kenan ka kyautata dole za ka ga an gina dangantaka mai ƙwari tsakanin kasuwarka da tashi an samu jituwar da kuma fahimta sosai domin ka gina alaƙa ta hanyar kyautatawa da kuma so ka so shi da ƙaruwa. Duk lokacin da mutum ya ga abu na ƙaruwa ya zo ka neme shi to ka ga wannan ya tabbatar da kana son shi kuma kana son shi da ƙaruwa za ka ga ya ji daɗi ɗari bisa ɗari yana so kuma gobe ma a ƙara gina dangantaka mai kyau tsakanin ka da shi. Wannan shine a taƙaice.

Ai motsa jiki ya zama dole. Ko da yaushe ya kamata ma a ce ɗan adam ko babu inda zai je ya yi ƙoƙari ya motsa jikinsa ko ba babu inda zai, babu wurin da zai fita misali. Kamar ni yau na futa, na yi yawo sosai domin in motsa jikina. Na je Sokoto Road, na je Ibrahim Taye Road, na je IBB Road. Duk waƴannan tituna ne da suke cikin garin Kano, wanda daga nan da wanau na tashi. Na je Sokoto Road, daga Sokoto Road kuma na taka a ƙafa na je cikin kasuwar da ake ce mata Kasuwar Farm Center, Kasuwar Wayoyi. Daga nan na fita, na tsallaka nayi sallah, na fito, na ƙara hawa babur na je wa takan Ibrahim Taye Road wacce yake nan kusa da kwari. Aka sauke ni a Ibrahim Taye Road daga kan babur. Na tsallaka, na tattaka da ƙafata har izuwa Kasuwar Ƙofar Wambai. Na ɗan sissiyi abin da zan siya sannan na futo daga Kasuwar Ƙofar Wambai. Na tare mai a dai dai ta sahu ya kawo ni wa takan ainihin da wanau. To idan ka duba za ka ga cewa tsakanin ita Sokoto Road zuwa Farm Center tafiya ce wacce a kimanin ta aƙalla ta kai kimanin tafiyar kamar kilomita ɗaya da rabi, wanda duk a ƙafa na share wannan tafiyar ba don komai ba domin in motsa jikina, jini na ya warware, gaɓoɓi na su warware, in ji daɗin jikina sosai da sosai zan ji na ƙara samun lafiya. Saboda haka daga nan na ƙara hawa babur, na je can ainihin Ibrahim Taye Road ɗin. Na ƙara wannan ainihin tafiya wacce kimanin ta za ta kai tafiyar kamar kilomita ɗaya da rabi ita ma ko kuma ta kai tafiyar kilomita biyu. Ita ma na share ta a ƙafa. To ka ga wannan duk alamu ne na motsa jiki kuma na ji daɗin jikina sosai da sosai kuma ina kan jin daɗin jikina sosai da sosai. Za ka samu wannan abu ne mai kyau wanda kowa ya kamata a ce ya diga yi domin shi zama babu motsa jiki za ka ga sututtuka sukan saurin kama mutum da sauran abubuwa wanɗa suka danganci hakan. Shi ne dalilin da ya sa muke ƙoƙari mu motsa jikinmu a ko da yaushe kuma a kowane hali da muke ciki.

To, lokacin da nake wanke kayayyaki, ni ba zan iya cewa ga lokacin da nake wanke kayayyaki ba domin wanke kayayyakina ya danganta ban fiye wanki ba ni, sai dai idan ta ƙure misali ko kuma na kai kayana gurin wanki an jima ba a kawo ba kuma sun ce mini ga lokutan da suke ɗiba kafin su kawo. To, za ka ga na kan yi ƙoƙari in samu in ɗebi wasu wanda suke hannuna domin wanke su in samu waɗanda zan saka. Amma ni wankina na fi wanke ƴan ƙananan kayana misali kamar, uh, um, abun da ake kira da singileti da kuma gajerun wanduna da sauran safa haka da sauran abubuwa kamar hula wacce akan iya wanketa a gida ba tare da an kai ta gurin wanki ba. Waƴannan su ne abu yadda abubuwan da nake wanke kuma su ma na fi yin su kamar ranar Alhamis ko ranar Juma'a. Su ne ranakun da nake taƙaita zirga-zirgata da sauran abubuwa ban fiya yawo ba a ainihin shi wannan lokuta. Nakan taƙaita zirga-zirgata bana yawo sosai da sosai a wannan lokuta na Alhamis da kuma Juma'a ban fiya fita ba. To, a daidai wannan lokaci nake samu, in, yi wankina ba tare da wani ma ya sani ba. Domin za ka samu yanzu kamar ni in aka ga ina wanki za a ce wane ya fiya mai takkuɗi, wa ne ya fiya kaza, ya fiya kaza. Saboda haka baya son wani ya ƙaru da shi shi ya sa yake yin wanki da kansa a gida da sauran abubuwa mabambanta. Za ka samu mutane sukan faffade su wanda kwata-kwata mutane ba su fahimci yadda rayuwar take ciki ba, ba haka ba ne ba, ba mai takkuɗi bace ba, ba kuma son wani abu ba ne ba a'a. Wani lokacin akwai kayan da idan ka bayar da su ma a wanke maka za ka ga kwata-kwata ba sa fita, ba za su fita yadda kake so ba. Wannan dalili ne ya sa sai mu wanke kayanmu da kanmu ko kuma mu ba wa matanmu su wanke mana domin su sun san darajar kayan, sun san yanayin tsadar da aka siyo su za su tsaya su wanke su da kyau ba tare da sun yi musu wanki na amaja ko kuma muce wanki na ojoro ba. Za ka ga sun wanke su da kyau da kyau yadda za su fita ainihin yadda ake buƙata. Wannan shi ne a taƙaice. Allah ya sa mu dace.

To yadda nake haɗuwa da abokan ciniki, hanya ce mabambanciya. Wani lokaci na kan fita in nemi abokan cinikayyar, wani lokacin kuma su kan zo da kansu su same ni. Misali kamar a kasuwar mu ta Dawanau, kasuwa ce wacce take kasuwa ce ta Afirka gaba ɗaya, wacce ake hada-hadar kasuwanci na, eh, kayan abinci wanda ake noma wa kasuwanci na kayan buhunhuna misali. Za ka samu yadda muke haɗuwa da abokan kasuwanci shi abu ne na ƙulle-ƙulle. Misali akwai 'yan China da muke yin ma'amala da su, to abu yadda muke haɗuwa da su dai a taƙaice mukan neme su, su domin in ka ga suna neman ka kaya ne yake wahala. Mu kuma lokacin da muke son shigar da kaya, mu kan fita mu neme su har cikin kamfanonuwan su. Yadda muke neman su mu kan bi ta hannun yaran su muce to muna son mu yi harka da iyayen gidan ku, ga shi kasan da za mu ba ku idan mun shigo da kaya ko kuma idan mun fitar da kaya ga adadin kasan da za mu ba ku. Za ka ga wasu yaran ba su da ƙyashi, ba su da baƙin ciki ko kuma irin abun da ake ce wa jin haushi, su kan yi ƙoƙari su haɗa mu da iyayen gidan na su ba tare da nuna ainihin wato baƙin ciki ba ko kuma wani abu makamancin haka. Amma wani duk abun da za ka yi masa duk abun da za ka ba shi, dole zai saka ƙyashi da baƙin ciki ba zai taɓa yadda ya haɗa ka da shi ainihin ubangidansa ba saboda tunaninsa idan kuka haɗu da shi za ka ture shi kuma mutane ne ba su sani ba. Duk lokacin da ka ga abincin ka ya ƙare a guri to iya abun da Allah ya ce za ka ci ke nan. Amma in dai da akwai ragowar abincin ka a guri babu wanda ya isa ya ture ka daga wannan guri. Duk iya ma kirshinsa, duk iya kisisi nasa bai isa ya ture ka daga wannan guri ba. Mutane ba sa iya kaɗaita Allah, ba su da tauhidi. Shi ya sa su ke ganin wayansu shine yake yi musu wasu abubuwan da su ke tunani. Kuma wannan ba haka ba ne ba. A taƙaice dai mu kan fita mu nemi abokan hulɗa na kasuwanci ko kuma su zo su same mu har inda muke a taƙaice. Wannan shi ne ta yadda muke haɗuwa da su ainihin abokan ciniki ta hanyar neman su ko kuma su neme mu.

To, Alhamdulillah, ranar da ta fi kyawu a mako muna ganin za mu iya tafiya kai tsaye muke ce ita ce ranar Juma'a. Domin ranar Juma'a babbar rana ce wacce za ka samu akwai ma aya guda da ta zo mana da ita a cikin Alqur'ani, wato kan Suratul Juma'at. To za ka samu ranar Juma'a rana ce wacce Allah ya ce mu yawaita ambato, mu yawaita zikiri na Allah, mu yawaita ambaton Allah, mu yawaita rokon Allah a ciki domin Allah yakan yaye mana damuwarmu da ƙunci da baƙin ciki da sauran abubuwa wayanda suka shafi rayuwa. To amma fa duk da haka a addinin Musulunci, addini ne na Islama wanda ya zo mana da abubuwa mabambanta kuma ya zo mana da yadda za mu magance matsalolinmu. Ba a ce ka ɗauki wannan rana ka girmama ta ka kambaba ta ɗari bisa ɗari ba yadda har za ka kauce wa addini. An ce dai a ranar Juma'a rana ce babba, rana ce mai falala, rana ce wacce ya kamata dukkan musulmi ya ɗauke ta da muhimmanci domin aiwatar da ita wannan ibada ta Sallar Juma'a. Domin a ƙa'idar Musulunci abin da aka ce idan ma ka yi wasa da wa ita ainihin wato Sallar Juma'a ka rasa ta har sau uku a cikin satittika a jere a jere to fa ka fita daga shi ainihin addinin Musulunci indai ba da larura ba. Dole sai dai ka sake ainihin wato kalmar shahada. Saboda haka ranar Juma'a rana ce babba, rana ce mai daraja, rana ce mai muhimmanci ga al'ummar musulmi, rana ce wacce Allah yake karɓan addu'o'in bayinsa, rana ce wacce ya kamata kowa ya ɗauke ta da muhimmanci a kowane lokaci kuma a kowane yanayi kamar yadda Allah ya umarce mu. Ya zama dole kowane musulmi ya ɗauki ranar Juma'a a matsayin rana mai muhimmanci, rana mai kyau, rana wacce take da falala sosai, rana wacce ake karɓar addu'a kai tsaye idan ka yi abin da ya kamata. To wannan shine a taƙaice wannan ranar Juma'a ita ce ranar da muke tunanin mafi kyau a cikin addinin Musulunci. Amma fa ita ma fa ranar Juma'a ba a ce ka kambaba ta ba ka girmama ta ka diga ɗaukaka ta a kan sauran ranaku. Domin duk ranaku ranaku ne. Kowace rana akwai falalarta amma dai Allah ya maimaita mana kuma ya ɗan fifita mana ita a kan ragowar ranaku. Amma kowace rana a Musulunci rana ce mai kyau kuma in ka yi addu'a bisa yaƙini da kyau da ikhlasi Allah zai karɓi ita ainihin wannan addu'a taka.

Mukan je shaguna mabambanta, akwai kamar Sahad Store, su Shoprite, su Sufi Smart, da sauran dai shaguna, kamar su Garba Ƙarfe, da kuma Mudassir and Brothers da kuma Jifatu da sauran dai shaguna mabambanta manyan shaguna, Mukan shige su domin siyayya, kuma kowane shago ya danganta, da wane irin kaya za mu siya, kuma ko kuma wa za mu kai shagon misali. Kamar idan zan kai iyalina, ta sai kaya wanda suka danganci kayan ƙwalam da maƙwalashe, zaka samu Babu inda nake ɗaukatta in kai ta, sai dai in ɗauke ta in kai ta Shoprite domin nan ne hankalina ya fi kwanciya, ya fi natsuwa da in kai ta ta sai abun da ran ta yake so, Daga shi, me take masa baya shine shu watakan Sahad Store. Waƴannan shaguna guda biyu indai ɓangaren kwalam da maƙwalashe ne a Kano, Waƴannan shaguna, su nake ɗaukar iyalina in je in kai su domin, su sai abin da ransu yake so su siya, in biya kuɗi domin in faranta mata rai, Ita ma kuma Allah ya faranta, Allah zai faranta min ta wani ɓangaren, kuma ita ma ta san ta hanyar da take saka mini da wannan abu da nayi mata. Bayan wannan idan ɓangaren atamfofi, shaddoji ko yadika ko lace lace ne, kaga, kai tsaye Mudassir and Brothers nake ɗaukar su, Inje in kai su, domin zaɓar abin da ransu yake so su siya, wanda zan iya biya, domin su siya, In gansu sun fito, sun yi cas, sun yi kwalliya ta fita. Domin indai a Kano ne babu inda zaka je ka samu kayan da suka kai kamar na Mudassir and Brothers kyau. Babu kamassa kai, babu haɗi ma a arewacin Najeriya babu shi da sa'a. Domin Allah ya ɗaukaka shi kuma Allah ya sa ya inganta kasuwancinsa, yana kawo kaya masu kyau, tun daga kan shaddoji, yadika da lasika da kuma abubuwan da suka danganci haka, hat takalma da huluna, duk zaka samu a wannan kanti na Mudassir and Brothers. Sai kuma Garba Ƙarfe duk abin da ya shafi kayan gida kamar gado, katifa ko kuma kwanuka da sauran tarkace irin wannan da kayan gini, kwanukan rufi ne da kuma, kayan tile-tile da sauran abubuwa, kayan banɗaki indai a Kano ne, gaskiya babu kamar Garba Karfe, tun daga da har izuwa yanzun ma har yanzu, Sune ludayunsu yake kan dauwa, su ne suke ta ainihin wato kaɗawa a kowane yanayi zaka samu, Sune gaskiya a gaba da, kowane shago har izuwa yanzu. A halin da ake ciki. Wannan shine a taƙaice, Uban giji Allah ya sa mu dace, domin waƴannan shaguna da na lissafo, shaguna ne, managarta shaguna ne masu kyau, wanda, duk lokacin da kaje kayi siyayya a shi ainihin wato waƴannan shaguna, in Allah ya yadda ba za ka taɓa jin kunya ba, ba za ka taɓa jin da dama ba, a cikin siyayyar ka. Kuma, duk wanda ka bawa labari shima idan ya je za ka ga yana yi maka godiya, domin, zai samu sauƙi, zai samu kaya masu kyau, masu nagarta, a kuma kan farashi mai rahusa.

To alhamdulillah muna yin wuta da itace a mabambantan lokaci musamman a gidan da yake gida ne na yawa. Domin za ka samu a yanayin da muke ciki, a halin da muke ciki, shi watakan ainihin gas ɗin da ake amfani da shi ya yi tsada tun da duka watakan ainihin keji ɗaya za ka samu ya kai kimanin naira dubu ɗaya da ɗari biyu har da naira hamsin a wuraren saidawa. To wannan shine dalilin da ya sa mukan yi amfani da ita wutar itace ba wai don tana da sauƙi ba ko kuma don shi gas ɗin ba shi da amfaniya a gas ɗin ya fi daɗin girki, ya fi sauƙi da kuma abun da ake a nufi da sauri wajen ainihin wato girki. Amma mafi akasari abin da ya sa mutane suke amfani da wutar itace za ka samu a wa komai ba ne ba talauci ne. Kuma wannan talauci dai ba kowa ne ya ƙaƙaba mana su ba, shi ne shuagabanninmu. Shuagabanninmu suna da tsoro kuma da san duniya da san rai. Za ka samu duka shuagabanni duk wanda ya kai misali mataki na goma sha tara a wajen aiki, na goma sha biyar ma a wajen aiki duk mutumin da ya kai matsayin abin da ake kira da darakata za ka samu to babu shi babu maganar fa amfani da wutar ice a cikin gidansa. Za ka samu da wutar gas yake amfani ba don komai ba domin ya riga ya shiga gwamnati. Duk mutumin da ya kai irin wannan matsayi za ka samu ya shiga gwamnati yana amfani da damarsa wajen abubuwa mabambanta. Za ka samu su ne suke cin karen su babu babbaka su kuma talakawa suna cikin wani hali suna cikin mawuyacin hali. Amma a ƙasa irin ta Najeriya ƙasar da take da arziki bai kamata a ce talakan Najeriya har yanzu har i wannan lokaci na shekarar dubu biyu da ashirin da shida a ce talakan Najeriya har yanzu wai bai san menene daɗin gas ba. Ya kamata a ce Najeriya an sauƙaƙa mana gas ɗin, an sauƙaƙa mana rayuwa domin kowa ya samu ya amfana da ainihin wato shi abubuwan da muke fitowa a Najeriya. Za ka samu shi wannan gas ɗin fa ba kamar yadda ake samar da ice a cikin ƙasa Najeriya haka shi ma gas ɗin fa a cikin ƙasa Najeriya ake samar da shi. Shi ma man fetur ɗin a cikin ƙasa Najeriya ake samar da shi amma saboda rashin imani da rashin tausayi na watakan shi wannan shugabanni namu za ka samu kwata-kwata talaka ba shi da yadda zai yi ya yi amfani da wannan abu da ake amfani da shi watako gas. Dole sai dai ya yi amfani da ice ba don komai ba saboda ba shi da shi ba shi da yadda zai yi. Su kuma a gidajensu za ka samu kwata-kwata basa amfani da su ainihin wato wannan ice. Amma tabbas ana amfani da wutar ice musamman a gurare na talakawa a unguwannin talakawa. Za ka samu a cikin kaso ɗari na mutanen arewacin Najeriya za ka samu kusan kaso saba'in da takwas duk da wutar ice suke amfani saboda talauci.

Tabbas nakan yi harsashe lokutan bacci a lokuta da dama. Domin za ka samu lokacin bacci shine lokacin da ya kamata idan ka je kafin ka kwanta bacci, ka yi harsashe da dama ka hakaito abubuwa mabanbanta wanda za su samu su taimaki rayuwarka. Domin lokaci ne wanda ba ka bukata kowa a kusa da kai, daga kai sai iyalanka kuma su kaga ba wai takura maka za su yi ba da abu wanda bai kamata ba. Lokaci ne wanda za ka samu ka yi tunani mai kyau a cikin zuciyarka. Za ka hakaito abubuwa masu kyau da kuma marasa kyau sai ka yi ƙoƙari ka kau da marasa kyau ka ɗauki masu kyau. Ya kamata duk mutumin da yake rayuwa a cikin mutane mabanbanta idan ya je kwanciya bacci, ya tsaya ya yi nazari, ya yi tunani akan yau ranar Juma'a a misali, na fita nayi hulɗa da wancan, nayi hulɗa da wancan, nayi hulɗa da wancan. To wace irin hulɗa nayi? Me nayi wanda ya kamata ya yi wa-wa me nayi akan abun da yake daidai wa-wanne abu ne kuma nayi wanda yake ba daidai ba? To za ka samu wasu mutane duk ba sa yin haka sukan je kawai su je su kwanciyar su lokacin bacci amma harsashe lokacin bacci yana da kyau. Lokaci ne wanda kake wata kan ka yi shiru, kana buƙatar hutu. Lokaci ne wanda ƙwaƙwalwarka za ta washe, za ta riga hakaito maka abubuwa mabanbanta wanda suke masu kyau da marasa kyau. To a daidai lokacin ya kamata ka ɗiga tunani mai kyau, ka san me kake yi kuma me za ka yi nan gaba domin yadda za ka zauna da kowa lafiya kuma ka je ka fahim, ka fuskanci lahira ka domin ka gyara tsakaninka da Ubangiji. Domin dole sai da harsashe ta kuma bincike a lokaci mabanbanta domin ka gane meye cikas ɗinka kuma meye wani abun da yake ba cikas ba a gare ka. Wannan shine a taƙaice Ubangiji Allah ya sa mu dace.

Tabbas ina karanta jarida mabambanta a kuma lokuta mabambanta. Amma lokacin da nake karanta jarida, nakan karanta ta da safe ko kuma da yamma. Misali idan na dawo gida zan huta, nakan yi ƙoƙari in karanta ita ainihin wato jarida. Ina karanta jarida mabambanta misali kamar.

Tabbas ina shan ruwan 'ya'yan itatuwa musamman akwai abin da ake kira da leman mangwaro. Lemon mangwaro abu ne mai daɗi wanda nake ƙaunarsa sosai da sosai musamman a mafiya yawan lokaci na zafi. Akwai lokuta da dama da nake son amfani da shi kamar lokacin azumi ko kuma lokaci na, a, wato abin da ake cewa sahur, lokacin da ake cin abinci yayin ɗaukar azumi kenan. Ina son ruwan 'ya'yan mangwaro domin ruwa ne wanda yake ƙara mani lafiya da kuma kuzari da dai sauran abubuwa makamantansu wanda a likitance abu ne wanda yake ƙara ƙarfin gani da kuma lafiyar jiki da dai sauransu. Sai ruwan 'ya'yan goba wato ruwan 'ya'yan goba shi ma ruwa ne mai kyau wanda nake ƙaunarsa. A lokacin da nake amfani da shi ina jin daɗi sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Ina sonsu amma mafi soyuwa da su na fason in sarrafa su da kaina a cikin gida ba tare da na fita wani kanti na siyo ba. Amma akwai a mafiya yawan lokaci idan bani da lokacin da zan yi shi ainihin wato wannan sarrafawa da kaina domin za ka samu wasu lokutan lokaci yana ƙurewa domin aikace aikace wanda suke mabambanta. Za ka samu lokaci ya ƙure ina sha'awarsa kuma za ka samu bani da lokacin da zan tsaya in yi ainihin wato sarrafa shi wannan abun. Nakan tafi can in je babban shago domin sayowa ko kuma in je wurare na gargajiya wanda sukan iya sarrafa su waɗannan abubuwa musamman kamar soɓo haka. Soɓo shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so idan an sarrafa su domin shansa, shansa yana burge ni ina jin daɗinsa. Sannan akwai abin da ake cewa an a Hausa haɗin kwakwa da, da ainihin kankana da kuma ayaba. Wato kan shi wannan haɗi, haɗi ne mai kyau. Idan aka haɗa maka shi za ka sha zai ƙara ma lafiya da kuzari. Za ka ji daɗi sosai da sosai. Haɗi ne wanda ake kashe kuɗi sosai a kansa domin haɗi ne wanda ake buƙatar, um, abin da ake cewa wannan kankana da kuma shi ainihin wato ayabar sai kuma abarba. Wani lokacin ana sawa, ana dama shi sosai da sosai. A zuba masa madara a ciki ta gari ko ta ruwa. Za ka samu ya haɗu yayi kauri in aka sa masa kankara a ciki yana ba da ɗanɗano mai daɗi wanda kuma kowa yana sha'awarsa yana sonsa. Ba ni kaɗai ba mafiya yawan mutane sukan so su yi amfani da ainihin wato shi wannan haɗi. Saboda haka ina son shan, eh, ruwan 'ya'yan itatuwa sosai ta hanyar markaɗa su a saka masu sinadarai mabambanta. Saboda haka abubuwa ne masu kyau yakamata dukkan wani ɗan adam shi ma ya soyi da shan wannan abubuwa domin abubuwa ne masu ƙara lafiya da kuma kuzari da ƙarfin gani da sauran abubuwa makamantan haka wanda suka danganci abubuwan kiwon lafiya.

Toh, Alhamdulillahi. Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine watakan gaskiya da kuma juriya da riƙon amana. Wa taken gaskiya da juriya, juriya wa taken ita ce haƙuri da kuma riƙon amana. Su ne abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka. Domin duk abokantakan da za ka samu babu gaskiya a cikinta to gaskiya wannan ba abokantaka ba ce. Juriya da kuma riƙon amana. Abin da ya sa na kira juriya a cikin wannan mauɗu'i shine dalilina na kira juriya dole idan ana tare bai yiwuwa a ce kuna tare da mutum yau da gobe babu wani saɓani da ya shiga tsakaninku. Idan aka ce ana zaune lafiya babu wani saɓani to za ka samu wannan zama ba zama ne na lafiya ba, zama ne na ta ciki na ciki. Akwai wani munafunci na ƙarƙashin ƙasa wanda ake samarwa daga mabambantan gurare wanda kowa baya son kowa ya sanda ainihin wato wannan abu. Idan dai za'a yi zama na amana, zama na gaskiya da. Riƙon amana dole sai ka samu akwai juriya. Wato juriya shine wannan zai faɗa wannan magana mara daɗi sakamakon wani abu da aka aiwatar wanda bai dace ba. Zaka samu mabambantan mutane in dai akan zauna lafiya duk lokacin da ɗan'uwa yayi abun da ba shi ke nan ba, abun da bai dace ba za ka samu zai faɗa masa gaskiya tare da nusar da shi wannan abun da yayi ba abu ne mai kyau ba. To wani lokacin zuciya takan ɗauki mutum har a samu saɓani. Wannan shine abun da ake cewa juriya a cikin zamantakewa ta abokantaka. Idan ba ka jure ba za ka samu an samu ɗan hatsaniya kafin a zo a shirya. To wannan ita ce abokantaka ta gaskiya. Dole akwai juriya a cikinta. Abokantaka ta gaskiya dole sai ana samun saɓani a mabambantan lokaci da kuma mabambantan ra'ayi. Wani saɓanin za ka samu idan abokantaka ta riga ta nisa akwai fahimtar juna a tsakani. Akwai kuma abun da ake cewa dattako da girma a tsakani. Zaka samu shekaru sun riga sun ja. To wannan yar hatsaniyar akan yi ta ne a guri-gurin kuma ba tare da ta je wani gurin ba. A nan za a yi ta, a nan za a ɓata, a nan za a shirya. Zaka samu ba a tafi ana ɗan gutsiritsoma da kuma kunji kunji irin kamar yadda mata suke yi ko kuma ƙananan yara ba. Wannan shi ne a taƙaice muhimmancin abokantaka. Dole sai ana haƙuri da juna sannan kuma ana mu'amalantar juna ta hanyar da ta dace da kuma ba da shawarwari a lokacin da suka dace. Wannan shi ne a taƙaice da kuma tausayi da jin kan juna. Menene tausayi da jin kan juna? Duk lokacin da mutum ya buƙaci Tallafi a tsakanin abokantaka. Zaka samu wani lokaci a mafiya yawan lokaci za ka samu. Akwai wata dama da wani yake da shi, shi kam wancen ba shi da ita. Za ka samu akan samu wannan mabambantan abubuwa a tsakani. To sai ana yi, ana tausayawa juna da kuma tallafawa juna za ka ga abokantaka ta zama mai muhimmanci. Misali kamar ni ina kasuwa. Kuma ina da abokin da yake a zaune yake yana zaman banza ba shi da aikin yi. Ɗauko shi kusa da ni in tallafa masa ko kuma in bashi wani jari in ce tafi ka nemi abun da za ka iya yi domin tsira da mutuncin ka. To ka ga wannan abokantaka ta yi muhimmanci. An tallafi juna, an ji kan juna da sauran abubuwa makamantan haka. Shi ma zai je ya dogara da kansa. To ka ga wannan shi ake cewa muhimmanci a cikin abokantaka a taƙaice.

To, Alhamdulillah a mafiya yawan lokaci zaka ga banfiya barin ragowar abinci ba domin shi abincin yana sawa a zuba manshi daidai da yadda zan iya ci. Duk lokacin da nazo zan ci abinci, ina duba yanayi na, na koshi ko kuma a'a ban koshi ba a yin wacce nake ko kuma a'a da dai sauran abubuwa makamanta. Haka zaka samu idan na zuba abinci nakan zuba shi daidai cikina domin yadda zan iya cinye shi a mabambantan lokaci. Musamman shi kansa abincin da zakaci wanda yake mai ɗan gishiri gishiri domin shi wannan abinci ne wanda idan ka riga ka zuba shi in dai zakaci shi da hannu abinci ne wanda zaka ga kana saka masa hannu ya riga ma ya lalace ya zama abun da yake-- sai dai idan ka rage shi ka zubar da shi ko kuma ka nemi wani ka ba shi. Misali kamar idan ka zubo abincin da yake shinkafa dafaduka, zaka ga cewa duk lokacin da kasa mata hannu a yayin ci idan ka rage ragowar fa bazai yi ajiyu ba in dai ba a cikin wani yanayi na sanyi ake ba ko kuma makamancin haka. Kai a mafiya yawan lokuta ma ko a cikin yanayi na sanyi ake idan ka ajiye shi ainihin wannan abinci zaka samu ya samu matsala sai dai kawai in an dawo sake cin sa a ci shi sakamakon ba biya yadda za a yi ko kuma ana cikin hali na talauci ne. To yadda nake yi da ragowar abinci a takaice idan naci na rage nakan samu ma bukata ko kuma almajirai ko kuma maƙwabta wanda suke da tsananin wannan bukata ta ainihin. Wato shi abincin sai na samu na tallafa musu domin jin ƙanjuna da tausayi. Zaka samu kai kana da dama amma wani maƙocin naka yana cikin wani mawuyacin hali wanda shi bazai iya faɗa maka ba amma dai kai zaka iya fuskantar halin da ainihin wato yake ciki. To shine zaka samu idan kaci abu-- idan baka da ƙarfin da zaka iya tallafa masa da ainihin sabon abinci. To zaka samu a mafiya yawan lokuta wanda muka ci muka rage ko da ba mu koshi ba mukan iya ɗauka domin bawa wanda yake da bukata na kusa da mu. Saboda idan ka ba shi zaku so juna zaku samu fahimtar juna. Zai ga tabbas, "Eh wannan ya san halin da nake ciki kuma yana ƙaunata saboda haka nima bari in ƙaunace shi." Kaga a wannan ta dalilin ainihin shi ragowar abincin ka gina wata dangantaka wacce take mai ƙarfi ka gina ta a kan bugire na gaskiya wanda ba kowane zai iya zuwa ya ture ta ba. Domin shi kansa abinci ƙashin baya ne na rayuwa. Idan mutum baya samun abinci ya koshi ba tayyad da za a yiya iya yin tunani mai kyau yadda zai iya moran kansa. Wannan shine dalilin da ya sa zaka ga mutanen mu bakar fata ko kuma in ce mutanen Afirka turawan yamma sun riga sun ƙaƙaba mana yunwa ta hanyar da ya sa mukan iya ɗaukar hannu mu kashe shuwagabannin mu wanda suke tausayin mu suke son mu. Misali kamar a Najeriya sai turawan yamma su kai ƙoƙari suka cusa mana talauci da yunwa da kuma rashin ilimi wanda a halin da ake ciki ya sa mutane a ƙasar suka yi tunanin cewa General Muhammadu Abacha ba mutum ne mai gaskiya ba, mutum ne maci amana. Aka cusa mana ƙiyayya ta hanyar wasu abubuwa mabambanta. Zaka samu shine dalilin da ya sa har aka kashe shi a mabambantan lokuta. Zaka samu yanzu mutane suna alhini suna Allah wadai da wannan abun da ya faru. To duk wannan abun da ya faru yana da alaƙa da yanayi na yunwa. To shine dalilin da ya sa nakawo wannan abu ragowar abincinka idan ka yi in dai baka da ƙarfin da zaka iya ɗauka sabo ka bayar. To ya kamata ka nemi maƙocinka wanda yake cikin tsananin yunwa da kuma bukata ka ba shi. Zai ga mutuncin ka sosai da sosai sannan zai kau da shi daga wani mummunan tunani ko kuma wata mummunan ɗabi'a. Domin mafiya yawan lokuta yunwa tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo tunani mara kyau a cikin rayuwar ɗan adam. Yunwa masifa ce, yunwa bala'i ce. Duk lokacin da mutum ya tsinci kansa a hali na yunwa to zaka same shi a firgice baya shi da natsuwa kuma wanda bai kai shi daraja ba ma zai nemi ya keta masa daraja. Wanda bai kai shi mutunci ba zai nemi ya ci masa mutunci da sauran abubuwa mabambanta irin wa'annan. Wannan shine a takaice ragowar abinci yana da muhimmanci kada mutum ya bar shi ya lalace.

To a mafiya yawan lokuta yadda muke magana da abokan cinikayyanmu, muna magana ne da su ta hanyar girmama juna da ladabi da biyayya da kuma salo irin na kasuwanci. Salo na kasuwanci dole ne ka zama mai ƙasƙantar da kanka a gurin ma mutanenka, abokan cinikayyar ka, domin ta wannan hanya ce za ka samo kansu ka riƙe su ɗari bisa ɗari su gamsu cewa wannan abokin mu'amala ne misali. Za ka samu wasu mutane wanda muke mu'amala da su ba su iya magana ba, ba sa iya fitar da magana mai daɗi. Duk lokacin da za su fitar da magana za ka same ta ba ta da daɗin ji, ba ta da daɗin gani a mafiya yawan lokuta. To wannan dalili ya sa idan za ka yi mu'amala da mutum, za ka yi mu'amala da shi ne a yanayi na zubin tunaninsa. Za ka samu wani a karkace yake dole ka bi shi a karkace domin ka mu'amalance shi yadda yake ba tare da ka lanƙwasa shi ba domin dama ya riga ya karkace kuma haka yake a haka ka same shi. Mafiya yawan lokuta za ka samu dama yadda muke haɗuwa da mutanen cinikayyar mu za ka same su da hankalinsu, da tunaninsu da kuma girmansu. Kai daga ɗan haɗuwar ku ba za ka iya canja shi ba, sai dai idan ka bi a sannu an ɗauki wani tsawon lokaci. To dole ka bi mutum a yanayin tunaninsa domin ku fahimci juna da shi ya fahimce ka domin ku samu ku aiwatar da cinikayyar ku lafiya ƙalau ɗari bisa ɗari. A mabambantan lokuta za ka ga wasu mutanen su kan zo da rainin wayo a cikin harkar kasuwanci. To su ma ana iya tarairayar su ta hanyoyi mabambanta domin a fuskantar da su wa ta kan ainihin ai shi menene ma kasuwancin kuma ya ake yin sa. A hankali za ka ga mutum ya gane cewa ai ga yadda ake kasuwancin, ga yanayin yadda abubuwan su ke tafiya. Za ka ga cewa mutane su kan fahimci shi ainihin wato kasuwanci ga yanayin zubinsa, ga yanayin tsarinsa. Za ka ga ciniki ya tafi daidai yadda ake buƙatarsa ba tare da an samu matsala ba.

To, a-a-a-a kiɗa da nake so nake yawan son ji ya danganta da kiɗan wana kala ne. Akwai kiɗa na gargajiya sannan akwai kiɗa na ainihin wato turawa. A kiɗan mu na gargajiya na fi ƙaunar kiɗar kalangu. Domin kiɗan kalangu shine kiɗa na gargajiya wanda yake burge ni kuma a mafiya yawan lokaci na kan jin sa. Misali akwai ma kiɗa da dama kamar su gambo ko kuma su Haruna Oji da su Ɗan Maraya Jos wanda su ke kaɗa garaya. To duk waɗannan kiɗa ne wanda nake ƙaunarsu nake son su saboda ina son jin irin waɗannan kiɗa. A kiɗa kuma na zamani kiɗan turawa na ina ƙaunar kiɗan DJ Khaled. Wata ko DJ Khaled wanda yake mazaunin ina tunanin yanzu Amurka ne amma ɗan asalin ƙasar Saudi Arabia. Kiɗan sa yana burge ni domin ina jin daɗin kiɗan sa. Sannan kuma a mabambantan lokaci akwai kiɗan da ake kira da slow music wanda ba shi da suna a Hausa. Wannan kiɗa ne wanda muke ƙaunarsa muna son shi sosai da sosai ɗari bisa ɗari domin jin sa yakan kwantar mana da hankali a mabambantan lokuta. Jin sa kiɗa ne da yake da tasiri mafi. A ƙasari za ka samu waƙoƙin da ake ɗorawa a kan shi ainihin wato wannan kiɗa ba waƙoƙi bane na cibarkatai ba waƙoƙi bane na marasa kan gado marasa lissafi domin duk wanda zai yi waƙar da bata da ma'ana za ka ga shi wannan kiɗa bai zai taɓa hawa kanta ba. Duk a lokacin da ka ji irin wannan kiɗa za ka samu kiɗa ne wanda aka ɗora waƙa mai kyau mai daɗi wacce za ta fahimtarta, faɗakarta, nishaɗantar da icci mai sauraron a mabambantan lokuta. Wannan shi ne a taƙaice abin da na fi so a ɓangaren kiɗa.

Alhamdulillah ingancin aiki yana, ya danganta da yanayin jajircewa. Jajircewa ita take kawo inganci a cikin aiki. Ma'ana jajircewa da gaskiya da riƙon amana tana kawo inganci a cikin aiki. Misali za ka je aiki, za ka ga wasu mutane a mafiya yawan lokuta kawai su babban burin su su yi aikinsu gama su samu abin da suka samu, su wuce babu ruwan su da shi. Ainihin wato ingancinsa. Ingancin aiki shine ka tsaya ka jajirce wajen ganin cewa an yi aiki mai kyau, mai nagarta wanda a idan ka gama aikin shekaru masu zuwa waɗanda za su shuɗe ma ba za a ce za a tafi wani gyaran sa ko kuma wani abu makamancin haka ba. Wannan shine ainihin ingancin aiki, riƙon gaskiya da kuma jajircewa da kuma amana a cikin aiki. Wannan shine yake kawo inganci a aiki, gaskiya da amana da kuma jajircewa.

To abun sha da na fi ƙauna shine kunun tsamiya. Domin kunun tsamiya kunu ne wanda yake ƙara lafiya da kuzarin ɗan adam. Yakan washe ƙwaƙwalwa da kuma share dukkan wata dauɗa da take cikinka. Kunun tsamiya kunu ne mai daɗi wanda mafi akasarin lokuta zaka samu akan sha shi da safe ko da rana. Ba a fiya shansa da daddare ba domin shi kunu ne wanda yake da inganci wajen ƙarfafa lafiyar ɗan adam. Kunu ne wanda ake samunsa a arewa maso yammacin Najeriya ko kuma arewa maso gabashin Najeriya saboda ba a fiya samunsa a mabambantan gurare ba. Sai wayannan gurare da na lissafo domin abu ne na gargajiya wanda yake da daɗi. Tin fil azam ake son shansa saboda yakan ƙara lafiya da kuzari da kuma lafiyar ciki. Kunu ne mai kyau, kunu ne mai daɗi wanda duk wanda ya sha shi idan ba ka taɓa sha ba in ka haɗu da wanda ya iya shi zaka samu an yi shi cikin kwanciyar hankali. Zaka sha shi cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. A mafiya yawan lokuta zaka samu yara ƙanana ba su fiya son sa ba domin an riga an cusa wa yara wasu aƙidu wanda sukan ƙoƙari su guji kayansu na gargajiya domin suna ganin kamar abu ne mai ƙasƙanci. A mafiya yawan lokaci zaka samu manya ne waɗanda suka data shekarunsu suka ɗan ja su ne suke yawan amfani da shi. Amma wannan shi ne abun da na fi soyuwa wajen sha domin ina jin daɗinsa sosai da sosai ina kuma alfahari da shi. Allah ya ƙara ɗaukaka darajar kunu domin kunu abun sha ne, abin ƙaunata ne, ina ƙaunassa. Kunun tsamiya kunu ne mai kyau wanda ya kamata kaima kuma ka ƙaunace shi.

Tabbas muna da fankoki ma ba fanka ba domin muna da fanka a cikin rufin ɗakinmu. Ita fanka tana da mahimmanci sosai ɗari bisa ɗari saboda dukkan gidan da yake da ɗan wadata ko yaya yake za ka samu an saka fanka a saman gida. Saboda fanka aba ce mai mahimmanci aba ce mai daraja domin duk wani gida da ka ga ba su saka fanka ba to ba su da halin saka ta ne domin ita fanka tana taimakawa wajen inganta lafiyar mutum da kuma kwantar masa da hankali a mabambantan lokuta musamman a lokacin zafi. Za ka samu gari ya ɗumame da zafi amma duk inda kaɗan buɗe tagogin ɗakin ka kasa ki ainihin wato ita fanka nan to za ka samu sauƙi wajen zafin ɗakin da sauran mabambantan abubuwa makamantan haka. Fanka aba ce mai kyau mai daɗin amfani a mafiya yawan lokuta. Fankar da muke amfani da ita ta haɗa da kamfanin Budget da AGC da kuma kamfanin Siemens sai kuma kamfanin New Clime da kuma Ragowa kamfanunuwa. Waƴannan kamfanoni na fanka kamfani ne masu kyau masu ɗumbin tarihi wanda suka yi lokuta mabambanta suna, oh, taka rawar gani wajen, jm, jan ragamar kasuwancin da yake a faɗin Afirka. A mabambantan gidaje idan ka shiga za ka samu waƴannan fankoki da na ambata kusan kowane gida idan ka je za ka ga in ba wannan fankar ake amfani da ita ba waccen ce in ba waccan ba ce waccen ce a gidaje da dama gidaje mabambanta. Saboda haka fanka aba ce mai kyau aba ce wacce ake ƙaunarta aba ce wacce mutane suke son amfani da ita a mafiya yawan lokuta. Saboda haka ina da fanka a cikin ɗakina kuma ina sonta ina son amfani da ita a duk lokacin da ya kamata.

To, Alhamdulillahi ina iya tafiya sosai da sosai. Don nisan da nake yi iya yi ta tafiyar ƙafa tana da yawa. Don daga nan zan iya tafiyar da ta kai tsahon kilomita goma. Misali, kamar a mafiya yawan lokuta adda can baya shekarun da suka dan shude, ina zuwa makaranta daga Dawanau zuwa Dawakin Tofa a nan jahar Kano a ƙasan mu ta Najeriya. Za ka samu da na kan je makaranta idan na je in an taso mu kuɗin motan mu daga Dawaki zuwa Dawanau abin da muke biya naira goma sha biyar. Naira goma sha biyar dinnan zakan iya kashe ta gaba ɗaya idan na fito wa ta kan huta rabin lokaci daga makaranta. In na fito daga makaranta yayinda aka tashi za ka samu idan na zo na nemi mota wacce za ta kawo ni kyauta ko kuma babur ban samu ba, na kan iya daɓo ta a ƙafa tun daga Dawakin Tofa har izuwa Dawanau. Wacce tafiya ce wacce za ka share kusan kilomita goma sha ɗaya ko kuma sha biyu a ƙafa. Za ka wuce garuruwa mabanbanta tun daga Dawaki za ka wuce hayin hagu, za ka zo ƴar kanya, ka zo jar ƙasa, ka zo zango, ka zo zangon kwakwaci, ka zo zangon ƙaya sannan ka ƙaraso ainihin wato garin Dawanau. Za ka samu tafiya ce mai tsayi amma duk da haka a daidai wannan lokaci na kan iya share tafiyar da ta kai wannan kilomitoci kamar kilomita goma sha ɗaya zuwa sha biyu a ƙafa. Saboda haka ina da jajir cewa wajen tafiyan nesa na kan iya tafiyar kilomita goma sha ɗaya ko kuma sha biyu kai wani lokaci har fiye da haka. Don akwai mabanbantan lokutan da nake iya tafiya tun daga garin Dawanau na kan iya zuwa ƴan kura wacce take cikin garin Kano a ƙafa. Za ka samu ita ma tafiya ce wacce aƙalla ina tunanin za ta iya yin tafiyar kilomita goma sha biyar zuwa ashirin. To, na kan iya yin wannan tafiya a ƙafa a wa'incan lokutan. Amma yanzu da ya ke naɗin fara girma kuma abubuwa sunɗen canja, ba na iya ainihin wato wannan doguwar tafiya ko ƙoƙoluwar tafiya ta. Bai fi in yi tafiyar kilomita biyar a ƙafa ba za ka samu na gaji. A mafiya yawan lokuta ma idan ina tafiya sai ina yi ina hutawa in ya zama dole in yi ke nan. Mafiya yawan lokuta na kan iya wannan tafiya ta kilomita biyar abun zuwa abun da ya ƙasa domin in motsa jikina, in motsa jinina, domin kare lafiyata daga wasu cututtuka mabanbanta. Domin idan ka zauna haka nan ba ka motsa jikinka za ka samu wasu ma banbantan cututtuka su kan iya zuwa su mamaye jikinka ba tare da ka sani ba. Amma yawan motsa jiki yana karya wannan ƙwarin gwiwata su wa'annan cututtuka. Duk lokacin da ka tsinka jininka za ka samu ƙwayoyin halitta ka suna faɗa da ainihin wato wannan ƙananan cututtuka da suke ƙoƙarin mamaye maka jini. Wannan shi ne a taƙaice na kan iya tafiyar kilomita biyar a halin da ake ciki ba tare da na tsaya ina inda inda ba. Na kan iya aiwatar da wannan tafiye tafiye.

Alhamdulillah, a kowanne lokaci ya danganta da yanayin wurin da nake. Nakan iya tsayawa ta tsawon lokaci haka shima zaman nakan iya yin zama a kuma kowane lokaci. Amma dukkan wani ɗan adam in dai ba a filin yaƙi yake ba, za ka samu ai shi zaman shi ne hutu kuma an sammu shi dukkan wani ɗan adam ya fi soyuwa da hutu. Dukkan wanda za ka ga baya son hutu to ka binciki ƙwaƙwalarsa, ba wai mutum ne wanda yake da cikakkiyar lafiya ba. Domin shi hutu a jikin ɗan adam abu ne mai kyau, mai mahimmanci wanda zuciyar mu ta ta alaƙa da hakan. Kowa ƙoƙari yake yi samu damar da zai huta. Shi ko wannan tsaywa, tsaywa zai zama kamar cewa bauta ce da kuma bautarwa. Za ka bautar da jikinka domin dukkan wani nauyinka ka zuba a kan ƙafafuwan ka su kuma dole a mabambantan lokuta za ka samu ƙafafuwan sun gaji sosai. Saboda haka dole kome juriyarka da tsayawa wani lokacin za ka ga ko da su, ko da ma a filin yaƙin ake, su kansu ainihin wasu sojoji da ake wa ƙirarin su ne suke jure tsayawa za ka samu wani lokacin sukan gajiya kuma su nemi wurin zama su huta domin su huta rayuwarsu, su huta lafiyarsu. Wannan shine dalilina na son, na fi son zama a kan tsayawa amma ba wai tsayawar itama fa bana iyawa ba. A itama tsayawar nakan iyawa amma a mabambantan lokuta sai wurin da yake zama cewa dole. Dan duk inda na je idan na ga wuri ne wanda zan ɗan jima a gurin, nakan yi ƙoƙari in samu abin zama in zauna domin bana son wahalar da jikina a kan abun da yake ba tilas ba, ba dole ba kuma abun da yake ba shi da mahimmanci. Domin shi da tsayawar da zaman gwara zaman domin zama idan ka zauna akwai hutu a tattare da kai za ka ji daɗi amma shi kuma tsayawar ba ta da wata amfani, ba ta da mahimmanci ko kaɗan. Ba wai wani abu ne mai kyau ba. Domin tsayawa alama ce ta jajircewa kuma jajircewa yana da alaƙa da yanayin inda kake. Da ace a gurin jajircewa ne sai ka yi ƙoƙari ka jajirce domin nuna ƙwazo da bajinta. Amma kuma duk lokacin da kake ƙoƙarin hutu, ya kamata ka huta domin tsayawa ita Abace wacce take ta azaba ba wai Abace wacce take ta hutu ba. Zama shine alamu na hutu. Idan ka zauna za ka samu, ka za ka yi zama mai kyau wanda ka ji daɗin sa to wannan zama, zama ne wanda za ka ji daɗin sa sosai ɗari bisa ɗari ba kamar tsayawa ba. Tsayawa alamu ne na aiki ko kuma wani abu wanda ya yi kama da haka. To saboda haka duk lokacin da ba wani aiki kake ba, tsayawar za ka ga ba wani, ba ta da ma amfani. Gwara ace ka zauna ka huta waranka.

To, Alhamdulillah za ka samu. Ba na wannan aiki domin ba aiki ba ne na gari, wannan duka ɓata lokaci ne ni a wajena. Abin da ake so ka dinga duba wace irin nasara ka samu a rayuwa ba wai shekarunka nawa ko kuma kwanakenka nawa a duniya ba. Domin wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa kuma kowa ya sani Yahudawa ba su taɓa zo mana da wani abu wanda yake na kyau ba, sai abin da yake na shagala, wanda yake na son zuciya, wanda duk abin da in suka kawo idan muka biya shi babu inda zai kai mu sai da na sani da kuma tashin hankali da baƙin ciki. Domin ko da a addininmu, addinin Musulunci, Allah Subhanahu wa ta'ala ya haramta mana wannan murna ta anihin wato zagayowar shekara. Me yasa na ce ya haramta mana? Ba wai ya haramta aka kai tsaye ba amma dukkan koyi da Yahudawa Allah ya haramta mana kuma wa takan ainihin Yahudawa ne suka fara tsoro da wannan abu wanda yake na murnar zagayowar haihuwa. Domin mu a wurinmu ba abu ne mai kyau ba koyi da su ainihin wato Yahudawa. Domin Yahudawa mutane ne wanda Allah ya la'ance su, Allah ya tsine musu albarka, Allah ya ɗaidaita su a banƙasa kuma yayi alkawarin ba za su taɓa zama lafiya ba duk bayan shekara, shekaru masu zuwa wa takan shekara hamsin ne ko sittin zuwa saba'in. Allah yayi alkawarin ko da sun taru a guri guda sai ya ɗede ta su, sai ya wa takan hallaka su, sai ya wulaƙanta su domin su ba su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya a kan abubuwan da ya umarce su ba. Hakika Allah ya fifita Yahudawa a kan dukkan halittu wanda yake na ɗan adam. Allah ya ba su kyau, ya ba su ƙwaƙwalwa da kuma fahimtar abubuwa amma duk da haka ba su gode wa Allah ba, ba su duba wannan ni'ima da Allah ya yi musu ba. Suka bijire wa umarnin Allah, suka bijire wa abubuwan da Allah ya sharhanta na ƙa'idoji da kuma dokoki na addini suka bijire masa. Saboda haka Allah ya yi fushi da su, Allah ya haramta mana koyi da su kuma duk mai koyi da su shi ma ya ji rana shi ranar lahira, ranar alqiyama Allah zai hukunta shi daidai da laifin da ya aikata. Wannan shine dalilina na ƙyamar murnar zagayowar haihuwa. Ba na yin ta kuma ba na son ta kuma in sha Allahu ba zan taɓa yi ba saboda ni mai riko ne ga addininmu, addinin Musulunci. Muna tunanin wannan shine kai ba ma tunani muke ba muna da tabbacin cewa shi ne addinin gaskiya, addinin da kowa nan gaba zai fahimce shi kafin duniya ta tashi kuma yanzu ma ana kan fahimtata shi da yardar Allah. Wannan shine dalilina na ƙi da kuma ƙyamar wa takan murna ko kuma biki na ranar haihuwa. Domin mu a wurinmu ba abu ne mai kyau ba, abu ne wanda kwata-kwata ba shi da tushe, ba shi da makama. Kullum rayuwarka daɗe a raguwa take yi, ranakunka daɗe a ƙarewa suke kai kuma kana murna wai ka ƙara shekara. To ai ba shekara ka ƙare ba, ka rage shekara ne domin dama can akwai shekarun da Allah ya ɗebe maka a cikin shekarun ko da yaushe sukan raguwa. To ka ga mu ne muke fahimta ko kuma in ce su ne suke fahimtar cewa ƙare shekara suka yi ba su san cewa raguwa ta yi ba, ba ainihin wato ƙaruwa ta yi ba. Domin dama can misali an halice ka, kana jariri an ƙa'idance maka shekarunka shekara arba'in da biyar ne, hamsin, sittin ko saba'in sai ka yi shekara ɗaya. To wannan shekara ɗaya da ka yi a duniya ka ga ba wai ƙaruwa shekarunka suke ba a'a, shekarunka ne suka ragu fa a cikin shekarun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗebe maka. To duk mai hankali da tunani ba wai murna ya kamata ya tsaya yi ba. Tsayawa ya kamata ya yi, ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya koma ga Ubangiji domin ya fuskanci, wato menene addini domin ya magance wasu matsalolin da yake tunanin idan ya shige musu zai je ya fuskanci hukunci a ranar lahira, a ranar da babu wani wanda ya isa sai Allah Maɗaukakin Sarki da Manzansa. Saboda haka idan ka riga ka saba masa a wannan bugiri to ka yi babban kuskure, ka yi abin da yake abin nadama a ranar da kuma ba a iya nadamar. Saboda haka kamata ya yi wa'yanda suke yunƙurin murnar zagayowa haihuwa su haƙura su daina domin ba abu ne mai kyau ba. Abu ne wanda Yahudawa suka ɗauko domin kau da hankalin mutane a duniya ta.

Tabbas ina siyan kaya a yanar gizo gizo a mabambantan lokuta. Nakan siya kaya a Ali Express ko kuma Alibaba ko kuma Amazon ko kuma wata kan Temu. Don ko kwana kwanan nan akwai kayayyakin da na siya daga China izuwa wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Wanda na siye su a wata kan ainihin Temu. Na siya gilashi da kuma agogon hannu wanda ake kira da tabarau da kuma agogon hannu. Da na siya wa'annan abubuwa suka bani lokutan da za na biya kuɗi, suka bani lokutan da za'a kawo mani ainihin wato shi wannan abu. Suka sa mani lokaci kafin ma lokacin ya cika suka kira ni a waya suka ce kaya na sun zo. Suka bani wurin da zan je in karɓi kaya. Na je na karɓi kaya na cikin kwanciyar hankali da kuma natsuwa. Wannan an yi haka ƙwarai da gaske a cikin watan baya, wata kan watan da ya shuɗe na shekarar dubu biyu da ashirin da biyar. Wata kan siyayya a yanar gizo gizo indai ka karanta abun da za ka siya kafin ka siya. Domin wasu mutane da yawa sukan iya siyan abu ba su iya tsayawa su karanta ainihin abun da aka ɗora. Za ka samu wani, wani hoto ne suka siya wasu kuma abun wasan yara ne ba ainihin abun da suke nifi ba. Kuma ya danganta da yanayin yadda suka karanta shi ainihin rubutun da aka rubuta a ƙarƙashin abun sayarwar. Za ka ga mutane sukan yi ƙorafi sosai da sosai. To gaskiya dukkan wanda ya yi ƙorafi a wannan yanayi to ƙorafi daga gare shi ne. Shi kan sa da kan sa yake yi wa ƙorafi. Za ka samu wannan kamfani ba su da laifi, ba su da wani cikas. Saboda kamfanunuwa da dama ne na shayin cinikayya indai na tsaya na karanta abu yadda ya kamata. Za ka samu abun da na siya shi za'a kawo mani kuma yadda na ganshi haka yake ba tare da samun matsala ba. Wannan shi ne a takaice. Nakan siya abubuwa ta yanar gizo gizo a gurare mabambanta ba ma iya temu ba. Kamar yadda na faɗa nakan iya siya a Ali Express ko Alibaba ko kuma Amazon da sauransu. Kamar Amazon na fi siyan littattafai domin nakan siya littafi a Amazon, uhm tura kuɗi na su buga muni littafin da nake so kuma a kawo mani shi har matsuguni na har inda nake ba tare da na sha wahala ba ko kuma ba tare da na fuskanci wasu ƙalubale ba. Wa'annan gurare na kafar sada zumunta wa tukuna yanar gizo gizo gurare ne suke, da suke da gaskiya da kuma riƙon amana. Duk lokacin da ka ƙulla cinikayya da su za ka samu sun riƙe maka gaskiya da amana, sun yi maka adalci a yanayin cinikin ku. Sannan kuma cinikayya a gurin su tana da sauƙi sosai da sosai. Za ka samu sauƙi akan yadda mutane suke siyawwa a cikin shagunan su. Wannan shi ne a takaice. Allah ya sa mu dace.

Tabbas a da nakan iya kunna amma kuma yanzu kwata-kwata bana kunna domin kendir yanzu zamaninsa ya shuɗe, ba a lokacin kendir bane ba mun samu abubuwa wanda yayin kendir ya riga ya wuce. Misali akwai fitilu wanda muke kiransu da shekarau ya gaza, wanda dukkan wa'annan fitilu sun fi ainihin wato kendir domin shi kendir siyansa za ka yi in ka siya shi yanzu, kayi amfani da shi yau to ka gaya rigaya tashi daga aiki. Duk lokacin da ka sai na sati guda za ka samu gwara ka sai fitila wacce za ka yi amfani da ita domin ita fitila za ka iya amfani da ita yau kayi gobe kayi jibi wata sai ka samu ta shekara biyu uku har goma ma don za ka iya samu mutumin da ba shi da yara da kuma masu waje gwalgwalu za ka samu irin fitila za ka samu wacce ta kai kamar shekara biyar zuwa goma a hannunsa ba tare da ta lalace ba. Imma ta ɗan samu matsala ba ta fi a kai ta wurin gyara a gyara ta ba a kankanin kuɗi kuma a ƙanƙanin lokaci ta dawo ta ci gaba da aiki. Wannan shine dalilin da ya sa za ka ga ba ni ba mutane da yawa ma sun haƙura da amfani da kendir a gidajensu domin guje wa su abubuwa kamar haɗarin gobara da sauran abubuwa makamantan haka ko kuma shaƙewa na numfashi ko kuma dai abubuwa wanda suka shafi haɗura ko kuma ɗumammar yanayi a cikin gida. Za ka samu wani lokaci zafi ake yi amma dole tun da babu abun da za a haska sai ka ga an kunna kendor ɗin to kuma shi kendr abu ne wanda wuta take tashi a jikinsa yake bada zafi da kuma ɗumi. Sai ka ga lokacin zafi yenayin ya ƙara cuɗewa ya zama wani abu da ban maimakon abun da zai haskaka maka gida sai ka ga abun ya tafi har da cutarwa. A wasu lokutan wasu idan ana ɗan iska duk lokacin da iska ta kaɗa sai ka ga an samu gobara ko kuma wani abu ya zo ya samu shi ainihin kendir ɗin daga nan wuta sai ka ga ta tashi gobara ta afku a cikin gida. Wannan shine dalilin da ya sa yanzu kendir ɗin ma ya ɓata gaba ɗaya don ba a amfani da shi a gidaje. Yanzu in ka shiga gida sama da ɗari ba lallai ka samu kamar guda biyu wanda suke amfani da shi ba.

To a mabambantan lokaci ina cin abubuwa da dama misali kamar a wajen aiki na kan iya cin abin da yake wanda mai gishiri gishiri kamar doya da kwai ko kuma dankali, na turawa ko kuma wake da shinkafa ko ɗanwake ko kuma dambu ko alala. Wa'yannan dukkan abinciccika ne wanda suke abinci. Na gargajiya a hausance wanda nake son cin su yayin da naje wurin aiki cin da su duk lokacin da na bukata zan same su. A wasu mabambantan lokutan nan ina son tuwon shinkafa miyar kuɓewa ko kuma tuwon shinkafa miyar agushi ko kuma miyar dage-dage ko kuma miyar taushe. Wa'yannan duk abubuwa ne wanda nake son su kuma na kan iya cin su a gurin aiki ba tare da na samu matsala ba domin duk lokacin da na nema na kan iya samun su ba tare da tashin hankali ba. A takaice dai wa'yannan su ne abinciccikan da nake so na ci a gurin aiki kuma idan na fita na nema na kan samu ba tare da na samu matsala ba a ko da yaushe kuma a dukkan yanayin da nake ciki. Sakamakon wa'yannan abinciccika abinciccika ne masu sauki wajen biyan kuɗin su za ka samu ba su da tsada sosai da sosai. Za ka samu sauƙi da kuma abubuwa mabambanta kamar hakan. Za ka samu daɗi da sauran abubuwa wanda suka shafi haka.

Wato ko ainihin abubuwan da nake yi domin nishaɗantar da kaina abubuwa ne mabambanta kuma a mabambantan lokaci. Wasu lokuta zaka samu abun da nake yi domin nishaɗantar da kaina. Nakan keɓe wani lokaci daga ƙarfe uku na yamma zuwa ƙarfe biyar na yamma. Kafin shiga sallar wato kan magariba, nakan je in buga ƙwallon ƙafa domin nishaɗantar da kaina da kuma motsa jikina ta wannan hanya. Wannan hanya hanya ce mai kyau wacce ta da'ce domin motsa jiki da kuma nishaɗantar da kai. A mabambantan lokuta akan yi wasanni na ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa kamar Afrikan ko-- ko kuma World Cup ko kuma European ko kuma La Liga da dai sauran Chamfion Link wanda ake buga a ƙasashe na ƙetare mabambantan ƙasashe. To, a wannan lokuta nakan iya zuwa in kalli wasanni kamar wasan Madrid da Barcelona, Manchester da kuma Farasan, Jamani da sauran mabambantan ƙungiyoyi na ƙwallon ƙafa. Wannan hanyoyi ne duk da nake bi, nakan nishaɗantar da kaina da kuma hutu a gareni. Nakan saurari waƙoƙi mabambanta kamar su Slow music da kuma, an, abin da ake kira kiɗan shantu da kuma kiɗan kalangu da goge. Duk waɗannan abubuwa ne wa'enda nake nishaɗantar da kaina a kowane lokaci a kuma kowane yanayi. Nishaɗantar da kai abu ne mai kyau, abu ne wanda zaka ƙaru sosai da sosai kuma lafiyarka za ta inganta. Zaka samu natsuwa a zuciyarka da kuma gamsuwar eh kai ma cikakken ɗan adam ne. Domin duk mutumin da baya nishaɗi zaka samu bai cika mutum ba. Zaka samu akwai damuwa a tattare da shi kuma tunaninsa ma ba zai yi tafiya daidai ba kamar yadda ragowar mutane masu nishaɗi suke yi. Wannan shi ne a takaice Ubangiji Allah ya sa mu dace.

To, yadda nake yanke shawara a aiki ba abu ne mai sauƙi ba. Abu ne wanda yake buƙatar lokaci da kuma yanayi da kuma tattaunawa da raguwar abokan aiki. Domin duk lokacin da ka yanke shawara kai tsaye za ka samu mafiya yawan lokaci nadama takan biyo bayan wannan shawarar da ka yanke. Domin shi aiki, aiki ne wanda yake da abubuwa mabanbanta wanda za ka samu aiki ba mutum ɗaya ne yake aiwatar da shi ba mutane ne da dama wanda suke aiwatar da shi a ainihin wato wannan aiki. Dole ne ka zauna da su waɗanda kuke yin aikin da su domin shawara a kan abubuwan da suka dace. Me ya kamata a yi, me ya kamata a bari, me za a yi, me kuma za a yi wanda ake tunanin wannan nasara ce gashi a ainihin wato aiki. A duk lokacin da za ka yanke shawara dole ka hango waɗannan abubuwa wanda ya kamata lalle, lalle a tattauna a kansu. Kuma tattaunawa ba tattaunawa ta kai tsaye ba tattaunawa ta lokaci guda. Tattaunawa ce za ta ɗauki dogon lokaci ana tattaunawa domin fahimtar juna. Duk lokacin da aka yanke shawara mutum ɗaya ya nuna ba haka ba dole a dawo kan maudu'insa a tattauna. Sai dai idan an ji an fi ƙarfinsa da hujja da kuma abubuwa wanda suka shafi hakan to za a iya bijirewa ƙudirinsa a tafi kan maudu'in da ake yi kai tsaye domin cimma matsaya da kuma nasara a ainihin wato aikin. Dama shi shawara a aiki ba nufin a ɓatawa ne nufin a gyara ne a kowane lokaci a kuma kowane yanayi na aiki. Saboda haka shi shawara abun da take kawowa ci gaba. To ci gaba ba za a samu ci gaba dole sai an samu, um, haɗuwar ƙwaƙwale da kuma fahimtar juna. An tattauna akan abubuwa mabanbanta masu muhimmanci wa cikan ɗari bisa ɗari an samu gamsuwa da kuma jituwa a tsakani. To za ka samu duk lokacin da aka yanke shawara, shawara tana tafiya bai ɗaya tsakanin masu aikin za a samu haɗin kai da kuma ƙwarin gwiwar aikin, aiki zai tafi yadda ake so yadda ake buƙata.